Nawa sa'o'i kake kallon wayar ka to haƙiƙa ina kallon wayana sa'o'i mafi kaso da yawa a rana. Saboda ina amfani da wayan nan sosai wanda ya danganci kusan ina tafiyar da lamurana da wayana wanda ya danganci ɓangaren sana'o'inna tana taimaka mun sosai.

Kana kunna sanarwa app? To haƙiƙa na kan kunna sanarwar app. A duk lokacin da hakan yake da na saba da abin da nake san nayi saboda ina gudun kada na manta. Sosai na kunna shi don ya tunatar da ni koya sanar da ni lokacin yin wannan abin yayi.

Ka fi son tufafin audiga ko siliki? Tu hakiƙa na fi son tufafin auduga domin tufafin auduga shine a ko da yaushe za ka ji shi da laushi kuma iska ya kan shige ka saɓanin na siliki. Shine siliki zai zama to iska bai cika ratsa shi ba sosai.

Kana kuka lokacin yankan albasa to bana kuka lokacin yankan albasa. Domin yankan albasa bai sa ni kuka sai dai a wani lokaci yakan sa ruwa ya ɗan taru a ido na ba da yawa ba.